Menene mafi ma muhimmanci a kasuwanci? Menene mafi mahimmanci a kasuwanci? Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Menene mafi mahimmanci a kasuwanci? Abun bafi mahimmanci a kasuwanci shine.

So nawa kake amfani da intanet? So nawa kake amfani da intanet? So nawa ne a rana kake amfani da intanet? Ina amfani da intanet a rana kaman so da yawa ma, dan saboda ba zan iya ƙirga ba wani lokaci idan na.

Kana cije farce, shin kai ma abokin cizon farce ne da haƙorinka? Saboda me yasa kake cizon farce? Saboda cizon farce wani lokacin za a ga farcen bai yanku dai-dai ba.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Kamanda yaushe ne kake zuwa kasuwa? Kana zuwa kasuwa ne da ƙarfe nawa? Ze kasance da safe ne ko kuwa da yamma.

Kana ci da cokali ko da hannu? Kana ci da cokali ko da hannu? Da cokali ne kake ci ko da hannu? Shin kanacin abinci ne da chokali koda hannu.

Wane lokaci na shekara kake fi so? Wane lokaci na shekara ka fi so? Duk a cikin shekaru da ka yi wane lokaci ne ka fi so? Na shekara ɗaya ne ko kuwa shekara biyu?

Wacce hannu kake amfani da ita? Wacce hannu kake amfani da ita? Wacce hannu ne kake amfani da ita, hannun dama ne ko kuwa hannun hagu? Wacce irin hannu ne kake amfani?

Me kake saya daga kasuwa? Wane abubuwa ne kake saya daga kasuwa? Abu guda ɗaya ne kake siya a kasuwa ko kuma abubuwan suna da yawa abubuwan da kake siya daga kasuwa?

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Wanne wani irin kafofin watsa labarai kake amfani da su? Kana jin BBC ne ko CNN ko, ko Aljazeera?

Yaya kake kawowa gidanku? Yaya kake kawo wa gidanku? Ta yaya ne har kake zuwa gidanku? Ta wace hanya ne kake bi kaje gidanku? Yaya kalan gidanku yake?

Yaya kake kula da gashin ku? Yaya kake kula da gashin ku? Ta wane hanya ne kake bi ka kula da gashin ka? Koko na mutane ne idan lokaci ya zo kana yin aski haka.

Yaya kake jin hayaniya? Shin yaya kake jin hayaniya? Kana jin hayaniya da ƙara ne da yawa ko kuwa kana jin hayaniya ɗan deɗe ko kuwa hayaniyarka yana kasancewa?

Wane launi bangoginku suke? Wane launi ne bangogin gidan ku suke da shi? Wane irin launi ne bangogin gidan ku suke da shi? Su na da launin ja ne.

Kana kunna Bluetooth kullum? Shin kai ma abotin kunna Bluetooth ne? Ta yaya ne kake connecting in-earpiece ɗinka da Bluetooth ɗinka? Aaa yaya ne kake yi da shi haka?

Kana kunna sanarwan apps? Shin kai ma'abocin kunna sanarwan a application ɗinka ne na wayanka? Kamar ace alam haka idan ya tashi, ko ko wani application idan zai buɗe, kana kunna sanarwa yanda zai dinga ma ƙara haka ko ko zai dinga sanar da kai wannan application dinka.

Kana son karanta littafi? Shin kai ma abokin ta karanta littafi ne? Wane littafi, wane littafi ne kake karantawa? Kana karanta littafin wayanda suke da.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Yaya kake kammala aiki cikin lokaci? Shin kana kammala aiki ta yanayin yanda kake gajiya ne ko ka kana kammala aiki.

So nawa kake goga haƙori? So nawa ne kake goge haƙori? Da wane abu ne kake goge haƙori? Da brush ne kake goge haƙori ko ko da abun goge haƙori?

Kana jin tsoron ƙwari? Shin kai ma abojin ma abojin jin tsoron kwari ne? Wane kwaro ne da wane kwaro ne kake tsoro? Kamar kunama da maciji.

Kana iya yin iyo, shin kai ma abokin ma shiga ruwan da yaushe da yaushe ne kake shiga ruwa? Kuma me ya sa kake shiga ruwa? Kana shiga ruwa ne don ka kama kifi ko saboda wani dalilin daban.

Nawa matashin ka kake amfani da shi? Nawa ne matashin kake amfani da shi? Matashi guda nawane yakasance make amfani dashi.

Kana yin kiran bidiyo, shin kai ma abocin kira ne ta bidiyo? Kamar idan za ka yi chatting sai ka kira mutum ta bidiyo, shi kuma yana kallon ka, kai ma kana kallon shi. Kai ma abocin wannan abun ne.

Kana cin tafarnuwa? Kana cin tafarnuwa? Kana cin tafarnuwa? Kai ma abokin cin tafarnuwa ne? Dame dame ake haɗa tafarnuwa. Dame dame ake haɗawa a sha tafarnuwa.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Wane abinci yake sa ka kaji daɗi? Shin du a cikin abincin da kake ci, wanne ne yake sa ka kaji daɗi idan ka ci shi?

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Kana ƙetara ƙafafu lokacin zama? Shin kana tsatstsallake kafafuwa ne ka wuce lokacin da mutane suke zama a gurare?

Yaushe kake farkawa kullum? Shin yaushe kake farkawa daga bacci a kullum? Kana farkawa wajajen ƙarfe tara ne ko ko ƙarfe takwas na safe?

Kana iya ɗinka tufafi? Shin kana ɗinka tufafi ne? Shin kai mai ɗinki ne? Wane kalan kaya kake ɗinka? Kana ɗinka kayan mata ne ko ko na maza, ko ko?

Kana kuka lokacin yankan albasa? Shin kana kuka lokacin yankan albasa? Shin albasa yana maka abun nan ne saboda ka yi kuka?

Wacce biki kake fi so? Wacce biki ne ka fi so, bikin yayanka ne ko ko bikin naka na kanka, ko ko bikin wani a gidan ku? Wane biki ne ka fi so a rayuwarka?

Yaushe kake cin abincin rana? Da ƙarfe nawa ne kake cin abincin rana? Da musalin ƙarfe nawa ne kake cin abuncin rana? Shin ma kai ma'abocin cin abuncin rana ne ko ko?

Yaya kake haɗuwa da abokan cinikinka? Ta yaya ne kake haɗuwa da abokan cinikinka? Akan hanya ne kuke haɗuwa ko kuwa a gurin cinikayya ne ta rayuwa?

Yaya kake ba da ra'ayi aiki? Yaya kake bayar da ra'ayi a aikinka? Yaya kake ba da shawarwari na aikinka? Ta wane dalili ne? Ta wane hanya kake bi ka ba da shawarwari?

Kana kallon inuwar ka, shin kai ma abocin kallon inuwar ka ne? Ta yaya ne kake bi ka kalla inuwar ka, da wane kala ne kake ganin inuwar ka yake da shi?

Kana rera waƙa lokacin wanka. Kana rera waƙa lokacin wanka. Shin kai ma'abocin rera waƙa ne lokacin wanka? Wane irin waƙoƙi ne kake rerawa a lokacin da kake yin wanka?